Uhmm, gaskiya dai, ni mutum ne me, shan ruwa sosai. Ina, ta'ammali da ruwa, sosai kuma akai-akai. Da farko dai idan na tashi da safe, kafun na yi komai, bacin na wanke bakina, na yi brush, kafun in ci abinci, ina shan ruwa. So idan na sha ruwa kuma daka baya idan na zo na karya, na ci abincin safe, zanyi-- in na gama cin abinci zan ƙara shan ruwa. So idan na fita aikina kuma gurin aikina, da rana kafin in nema abinci in ci, zan iya shan ruwa irin so biyu, so uku ma haka. Kuma idan na nema abinci still na ci sai na sha ruwa. Haka, da daddare ma, zan sha ruwa. Idan kuma aka ce zan je in kwanta, na tafi makwancina gun inda nake kwana ɗakina kenan, so gaskiya ba ma na yadda in kwanta a kusa da ni, ba tare da ruwa a gefena ba. Saboda ko bacci nake yi idan na farka at any time, zan iya farkawa in ji ina da buƙatar shan wannan ruwan. To idan babu shi a kusa da ni, ya zama matsala kenan. Amma idan akwai shi, duk inda na juya se de in ɗauko shi kawai in amfani da abona. Kusa da ni bana rasa ruwa gaskiya, saboda ruwa muhimmin abu ne a cikin rayuwar ɗan adam. Kuma ni na shan ruwa sosai.

Eh to ai, ban da wata rana guda ɗaya gaskiya da na ciri, da sunan ce wa ranan da nake zuwa kasuwa kenan. Ko yaushe, zan iya shiga kasuwa, saboda shiga kasuwa yana kamawa ne. Ko da, harkokina ba su ja ni kasuwa ba, so waɗansu al'amurana na daban, su kan iya ɗauke ni, su yi kasuwa da ni. Ko da kuwa bani da tsarin zuwa kasuwa, a ranan. So kuma, abubuwa da yawa da nake amfani da su, maƙusan, dole ne sai na shiga kasuwa. Indai har ina so in samu, irin wanda nake so in amfani da shi. Domin kasuwa akwai, akwai challenge, za ka iya zuwa, kana son abu idan ka je za ka gansu kala kala. Su sai wanda ka zaɓa ka ɗauka yayi ma, sai ka yi amfani da shi. So gaskiya ina zuwa kasuwa de, abubuwa suna kai ni kasuwa sosai, siyayya.

Jadawalin aikinmu ya danganta. Zaka tashi da safe, ka riga ka san cewa kana da aiki kuma ma ka tashi da tunanin cewa zaka fita aiki. So abinda zaka fara yi da safe in ka tashi bayan ka gama duk wasu aikace-aikacen gida, ka yi brush, ka zama ready, ka yi breakfast. So in ka fito zaka fuskanci wurin aikinka ne kawai. Sai dai kuma idan yamma ya fara zuwa ya kawo jiki, so lokacin da yawanci mutane za a tashi ke nan a dawo gida, a zo kuma ɗan gudanar da wutsar kuki nan da ban da suka shafi kowane dukkanin ɗan adam kusan abu iri ɗaya ake idan aka baro wurin aiki za a dawo gida. Aka zo gida kuma kowa zai wasu abubuwan da yake ganin su ne wanda zai zo a gida.